Ina ƙidaya kayayyaki sau biyar a rana. Wani lokacin idan aka lissafa, naga lissafin beyi dai-dai ba yanda nake so, to zan ƙidaya. Zuwa anjima ma gudin kar ayi mistake ko kuma in diba inga. Wani ya kara ɗauka shi ma na kanson in kara ƙirgawa. Sannan kuma zuwa wani lokacin shima, zuwa azahar ina kara ƙirgawa. Ina ƙidaya kaya sau biyar a rana.

Ina amfani da tsintsiyar kwakwa saboda tafi, tafi share mana gida. Sannan kuma ina amfani da ita ne babbar tsintsiyar kwakwa mai kauri saboda share mana kafet da kuma tsakar gidanmu ya fita fes fes. To shiyasa na fi son tsintsiyar kwakwa da tsintsiyar kwakwa mai kauri ƙatatuwa da ita nake amfani wajen, in, share gidanmu.

Eh ina motsa jiki kullum, da sassafe ina zuwa da asissuba in tashi in je exercise in motsa jikina, sai in dawo sannan kuma da daddare kafin kwanciya bacci kahin in yi kwana, shi ma na kan zauna in samu in motsa jikina saboda, saboda jinina ya riƙa warwarewa in sami lafiyar jiki yanda nake buƙata. To shi yasa nake motsa jikina kullun sau biyu a rana.

Teburin mu na wajen aiki yana da ƙafafuwa guda huɗu ne, sannan kuma yana ɗauke da kujera guda ɗaya. Teburin muna ɗore littattafai da biro da za mu yi rubuce-rubuce na wurin aiki, kujera kuma muna zama, sannan kuma oda abinci za mu ci bayan mun kammala ayyukan mun kwashe takardun mu da mu ka yi rubuce-rubuce sai mu ɗauko wannan tebur, wai mu ɗauko wannan abincin mu ɗora saman tebur mu ci. To teburin mu shi ne mai ƙafafuwa huɗu da kujera guda ɗaya.

Na fi son zama a tabarma sabida in miƙe ƙafafuwana yanda ya lkamata, shi yasa nake zama a tabarma. Tabarma ta, tabarma ce ta roba wadda take da ƙwari sannan kuma take da laushi, to shi yasa nafi son zama a tabarma yanda idan na kwanta ko, ko ciwon baya ba nayi ina miƙe gadan baya na a jikinta.

Ina magance matsalolaina na wajen aiki ta hanyar samun wa'inda suka bani matsala in zaunar da su, su bani shawarwari ni ma in basu. Abin da na samu matsala a kan shi wanda na ke yi ba daidai ba ina zama in samu wa'inda za su bani shawarwari in samu in gyara, in rika yin wannan aiki yanda ya kamata. Saboda a kullum ni mutunce in yi ɗaukan shawara. Duka abin da kuwa ba daidai ba zan yi ƙoƙari na yi ba daidai ba. Ina ƙoƙari in magance shi ta hanyar samun wa'inda suka bi ni sani su yi min bayani, su nuna min yadda abin yake sai in samu in gyara matsala ta.

Eh, gaskiya ba na miƙe jiki da safe saboda ina da ƴan ayyukan da zan yi. Ina tafiya wurin aiki sannan kuma akwai ayyukan gida da na hidimomi da na yara da sauransu. To shi yasa ba na samun lokacin da zan miƙe jiki tun da sassafe sai dai zuwa can, irin wurin ƙarfe sha ɗaya. Na gama hidimomi na a lokacin da nake zauna wa in ɗan miƙe jikina in zauna.

A'a bana jin kukan zakara da safe saboda Area da muke babu ba a kiwon zakaru. Muma gidan mu kuma babu zakara. To shiyasa bana jin kukan zakara da safe. Sai dai idan na yi tafiya, na tafi wani gari. To a lokacin idan na tafi wani gari, a lokacin ne nake jin kukan zakaru. A lokacin ne nake jin kukan zakaru. Idan na bar gari na yi tafiya na tafi bulaguru, to a lokacin ne nake jin kukan zakara da safe amma a gida bana jin kukan zakara.

Eh ina son karatun littattafai na Hausa, na Turanci, littattafai na waƙe-waƙe, zamani da kuma na gargajiya. Ina zauna in karanta littattafai kamar na yaƙi ne, a'a na zamantakewar rayuwa waƴanda za su faɗakar da mu. Ina karanta littattafai yau da kullum. A rana wani lokacin in na zauna ina karanta shafi goma, shafi ashirin sannan in tashi in je in yi hidimdimu na na yau da kullum.

Eh, babban nasarar da na samu a wurin aikina ita ce, lokacin da nake makaranta andiba matsayina da mukamina ana girmama ni sosai har aka ba ni mataimakin shugaba na makarantar mu. To shine nasarar da na samu a wurin aiki sannan ana yabona. Akwai lokacin da an bani ma lambar yabo, an bani certificate na lambar yabo a wurin da nake koyarwa.

Eh ina yin addu'a da sassafi saboda azikar na neman tsari da kuma kariya na al'amuran rayuwa da yau da kullum to ina yin azikar. In na tashi nakan karanta ayatul kursiyu, sannan in zo in karanta suratul fatiha, sannan in zo in karanta suratul ikhlas ƙafa uku, sannan ina karanta suratin nas ƙafa uku, sannan ina karanta suratul falak ita ma ƙafa uku, sannan kuma ina yin salatan annabi guda ɗari, sannan kuma ina yin istigfari guda ɗari, sannan ina yin ahillallah guda ɗari shine subhanallahi walhamdulillahi wala ila ha illallahu wallahu akbar. Sannan kuma ina karanta sauran azikar na safe wanda suke cikin husnil muslim.

Eh muna da fanka a gida. Fankokin mu guda bakwai ne, saboda daƙunan gidan mu suma guda bakwai ne. A daƙina ina da fanka, sai dai fanka yi tsohuwa ce ta sama. Tsohuwar fanka ce ta sama ta tsufa amma ta fi ye min sabuwa aiki. Tana da iska sannan kuma tana da sanyi sosai. Sannan kuma ina da fankar ƙasa ita ma tana da kyau amma kwanakin baya da ta lalace. Na kwana biyu bana da fankar ƙasa, sai daga baya sannan na ba da aka gyaro mun fankai sai na ci gaba da amfani da ita. Da da aka gyara fankar bata yi ba amma daga baya sai na kira mai gyaran ya ƙara gyara mani sai gashi wannan fanka ta tafi lafiya lau tana min yanda nake so. Yanzu haka da ita nake amfani lokacin sanyi ko lokacin zafi.

Abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine, a duk lokacin da na je wurin aiki ina shirya wa in tafi da wuri. Sannan kuma shugabanmu baya mana tsanani saboda kullum yana horas da mu akan aiki. Abin da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine duk lokacin da na yi aiki tuƙuru, shugabanmu yana yaba mana yanda ya kamata. Yana yabona sannan kuma wani lokaci akan ɗauki kuɗi a ba mu. To kuɗin nan da ake ba mu sune suke ƙara mana ƙwarin gwiwa da nake dage wa in yi aikina yanda ya kamata. Sannan kuma suna ɗan ba mu alawunsis lokaci ba lokaci, lokaci. To hakan yasa nake ƙara nake samun ƙwarin gwiwa ta tafiya aikina da wuri sannan da yin aikina cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙarfe takwas nake fita aiki.

Eh na fi son wasan ƙwallo saboda ni mutuncin ne son ƙwallo a ko da yaushe. Yawanci saboda a cikin da na tashi gidanmu muna da wani babban fili wanda muke zuwa muyi ƙwallo a cikin shi. Lokacin da ba a zuwa makaranta ba a zuwa islamiya ko kuma makarantar boko ko kuma lokacin da muka samu lokaci to muna zuwa muna buga ƙwallon bol kina. Na fi son wasan ƙwallo fiye da kowane wasa. Sannan kuma a wajen gidan mu ma muna da fili wanda muke zuwa muyi wasa a cikin shi, muyi wasan bol a cikin shi. Muna da ƙwallaye guda goma wanda kowa yana da nashi a gidanmu sannan kuma ƙwallaya masu ƙwari ne wanda ko an buga su ba sa faɗuwa ba sa fashiwa ba sa komai. To da su ne muke amfani muna buga wasan ƙwallo.

Muna yin taro a sati sau biyu ranar weekend Asabar da kuma Lahadi. Sune ranakun da ba mu zuwa wurin aiki kuma babu makaranta. To muna haduwa da ƴan uwan mu da abokan arziki da ƴan unguwa da su waye muna haduwa muna yin taro. Wanda taron mu kan kwashe kamar awa biyar muna yin shi. Idan muka fara da wuri zai yi awa biyar idan kuma ban fara da wuri ba muna yin kamar awa uku haka. Muna tattauna matsalolin rayuwa da inda aka samu naƙasu ta ɓangaren zumunci da zamantakewar rayuwa ta maƙauta da ƴan uwa da dangi da abokan arziki. Da inda aka samu ta ɓaraka muna zuwa ana toshe ta wanda bai yi daidai ba ana kiran shi ana ana kwatanta mashi. Wayanda suka samu sabani kuma cikin dangi ko maƙauta ana samunsa ana musu sulhu.

Eh ina zuwa aiki lokaci dai dai saboda ni gaskiya bana makara idan zan tafi aiki. Dan da sassafe karfe bakwai na fita saboda wurin aikin mu ana fara aiki ne karfe takwas tara. To zan fita karfe bakwai in fita da wuri karfe takwas yayi min abun aikin mu saboda bana son in makara sai in fita da wuri domin in samu abin hawa wanda zai kai ni gurin aikin nan. To shiyasa nake tafiya dai dai lokacin da ake bukata, in isa dai dai lokacin da ake bukata saboda ko da yaushe ana yaba mun gurin aikin mu ana cewa nice ta farko wanda nake rigan kowa zuwa a gurin aikin nan. Saboda idan na fita karfe bakwai ta karfe takwas na isa wani lokacin ma takwas bata yi. To lokaci dai dai nake tafiya wurin aiki bana makara ban kasance mai latti ba.

Eh, ina iya bada barkwanci saboda ni mutum ce da take son barkwanci, da nishaɗi, da arerewa, da shewa kuma. To lokaci-lokaci, da yawanci ma maganata da zance na zai kasance na barkwanci in dai lokacin barkwanci ne. Lokacin kuma da ba na barkwanci ba, bana yin barkwanci. Zan zauna in yi aikina yadda ya kamata. Amma idan ba lokacin aiki ba ne, zan zauna mu yi wasa da dariya, mu yi barkwanci, a yi shewa, a yi arerewa, ai murna, ai farin ciki, ai rawa, a juya, a ji daɗi. To haka nake tafiyar da rayuwata. Ni mutum ce gaskiya me son barkwanci. Ya sa a koda yaushe ma cikin maganganuna, na kan sako magana ta barkwanci da za a yi dariya, a yi nishaɗi da sauransu, da sauran su.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar, daga ƙwayoyin cuta, ta hanyar saka mata screen guard da kuma fefa wadda ko wani abu ya taɓa ta, ba zai jema kan wayata ba. Lokaci bayan lokaci nakan ɗan ɗiga spirit da cotton in ɗan goge wayar saboda ya kasance duk wasu ƙwayoyin cuta da suka hau wannan wayar tawa za su, za su fita za su batta. Sannan ba na son taɓa kayan ƙazanta ko datti sannan in zo in taɓa wayata. Na fi san du lokacin da zan taɓa wayata ya kasance, na wanke hannuna da sabulu da haifo sannan kuma nakan shafa hand sanitizer wadda za ta kare hannuna daga taɓa wayata ta samu waƴannan ƙwayoyin na cututtuka. Gaskiya ina kare wayata daga ƙwayoyin cuta.

Jakar da nake a kai yanzu, ita ce ɓara ne ruwan madara. Da wannan jakar nake amfani, saboda ina son jakar ba ta ɗaukar datti. Idan ma ta, ɓara ce ne ruwan madara amma ba ta fiya ɗaukar datti ba. Amma ta ɗauki datti, da na ɗan samu tushu, daɗa yayyafa ruwa sai ka ga dattin ya fita. Ba ta kama datti, to ita ce ba ta kama datti ko dauɗa, ita ce safar da nake, ita ce abun da nake amfani da ita. Ita ce da nake amfa, ita ce jakar da nake amfani da ita. Tana da kyau sosai sannan kuma tana da duwatsu tsaka a cikinta.

Abin da nake yi da sassafe da na kwanta shine farko ina tashi da sassafe zan, zan yi miƙa in ce "Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shayin qadir". Sannan sai in karanto addu'o'in farkawa daga bacci. Idan na karanto sai in miƙe. Idan na miƙe zan tashi zan ɗan kurkura bakina. Idan na kurkura bakina sai in ɗauko ruwan ɗumi da nake dasu. In ɗan matsa lemon tsami in ɗan barbaɗa Habbatus-sauda sai in sha. Domin 'yan ciki na su samu warwarewa in samu lafiyar da ake buƙata. Sannan sai in je in yi alwalla. Idan na yi alwalla zan zo in, in yi Rakatainil fijir. Idan na yi rakatainnil fijir kafin lokacin sallah asuba ta yi. Kafin lokacin sallar Asuba ta yi kuma zan kabbara Sallar Asuba sai in gama. Idan na gama sai in je kuma in ci gaba da hidimomi na. In share share, wanke wanke da wanka.

Ana cin abincin rana da karfe ɗaya da rabi ko kuma zuwa karfe biyu. Saboda ana ɗora abincin rana tun wurin karfe sha, tun wurin karfe sha ɗaya da sauransu. Idan na tashi da karfe sha ɗayan nan muna ɗora sanwa, idan shinkafa da miya za mu yi muna fara dafa shinkafa sannan mu dafa wake sai mu haɗe su wuri guda. Sannan mu tashi muyi markaɗe, inda za muyi stew ɗinmu wadda za mu ci abinci. To sai kaga wannan dai dai lokacin yana ɗaukar mu zuwa karfe ɗaya an gama abinci. Idan aka gama za mu je muyi sallah sannan mu dawo wurin karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyu sai mu zauna zaman cin abinci. Da muka zauna zaman cin abincin shi ma muna ɗaukar kamar minti ashirin zuwa minti sha biyar.

Eh ina kwana a ciki dan ni bama fa yi son kwana a waje ba. Ko da lokacin zafi ne, na fi son dai ya kasance na kwana a ciki musamman ma idan akwai wuta. Na san za'a dawo da wuta in kunna fanka da sauransu. To amma yanzu lokacin sanyi na fi son kwana a ciki. Cikin ma na fi son a ƙuryar ɗaki nan nake kwanciya. A ƙuryar ɗaki ma saman gado haka me rumfa na karfe. Sannan kuma in lokacin zafi ne ban cika son kwana a waje ba sai dai kamar idan ba a maido mana da wuta ba. To shine zan kwanta waje. Shi ma da na ga wuta ta dawo zan kwashe shimfuɗa ta in koma a ciki in je in kwanta in yi bacci na dan na fi samun natsuwa. Amma idan ba ciki nake ba sai in kasance ina jin tsoro ina jin shakku a duk lokacin da nake a kwanciyan nan.

Eh ina karatu, eh ina karatu kafin kwanciya bacci na kan yi addu'a ta kwanciya bacci, sannan kuma wani lokaci kafin in kwanta bacci na kan ɗauko littattafai da nake da sonsu nake buƙatar su nakan na nishaɗantarwa da faɗakarwa in karanta. Kafin kwanciya bacci kuma ina karanta Alqur'ani sannan ina yin addu'o'i, na neman tsari daga sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin wasu duk abubuwa da fituntunu na rayuwa. Kusan kullum ma ni zai yi wahala a ce kafin kwana bacci ban yi karatu ba gaskiya. Duk lokacin da zan kwanta kafin in kwanta bacci na kan, na kan yi karatu mai mahimmanci wanda zai saman mun ci gaba da sauran zamantakewar rayuwa na yau da gobe.

Abincin da na fi so shine shinkafa da miya. Shinkafa da miya da salad. Musamman shinkafa wadda aka dafa ta, ta dahu sannan bata yi girigiri ba. Sannan kuma waccan dahuwarta an tsabtace ta an wanke ta, har an fitan mata da duk wani statin da yake a jikinta. To ina son shinkafa da miya ko miyar ganye ko kuma stew. Musamman ya kasance da iko an ɗan saka mata kifi haka ko kuma nama. Kai koma dai ba a saka ma miya kifi ba ko nama. To ina son wannan, ina dai son abinci da miya. Musamman ya kasance an yanka salad haka ko kuma kabeji. Sannan kuma ya kasance an haɗa da tumatur, da albasa, da kokumba. Sannan kuma ya kasance ina da wani lemu na juice wanda zan haɗa da shinkafa ta.

Eh ina son zama kusa da taga amma lokacin zafi yanda zan samu ventilation, zan sami iska wanda zai riƙa kakkaɗawa. Ina samun iska inda zai shigi ba tare da na yi zafi ba. Na ji zafi wato wani lokaci na kan zauna bakin ƙofa haka ko wurin taga, taga ma na kan buɗe ta in wanga meta. Kaman irin tagar da yake ta kasance slider, ce wadda ake ja haka a buɗe duka ko kuma a ja a rufe ruf. To ina zage ta ga baki ɗaya gar karshe, sai in buɗe ta sai in zauna a cikin taga yanda iska zai riƙa kaɗa ni ba tare da zafi ya dame ni ba. Ko num fashi na yana sama yana ƙasa. Saboda in zafi yayi yawa zaka ga nun fashin mutum yana tushewa. To idan na zauna a wurin tagan nan ina samun iska sosai da yake kaɗawa wanda zai bani damar da banji zafi ba wanda zai takurani.

A'a na fi son miya mai zafi yanda idan na ci, y'an cikina zasu warware da y'an hanjina bana son miya tayi sanyi, ko miyan kuka haka ko stew, ko miyan kuɓewa, ko miyan alaiyahu, ko miyan shuwaka ko kuma miya tafasa, ko miyan zogala ko kuma miyan ƙuliƙuli, ko miyan gyada ko miyar taushe. To gaba ki ɗayansu na fi son miya mai zafi. Wank lokacin idan aka kawo min miyan nan, na sha ta ko kuma na taɓa ta na ji tana da sanyi to sai in ɗauko in kunna gas in ɗorata ta ɗan ɗumamu. In kuma bani da gas, ina kunna gawayi ko kuma ice wanda zan ɗauko in ɗumama wannan miyan ta ɗanyi ɗumi dai dai dai ba kuma zafi wanda zai zo ya cutar da ni ba har in kasa ci.

Ina kwana kamar da ƙarfe goma na dare nake kwana ko ƙarfe tara saboda nakan kwanta da wuri, yadda zai bani damar tashi da wuri in yi salloni na, nafila kuma yadda zai bani damar tashi da wuri in tafi wurin aiki. Saboda wurin aikinmu muna tafiya ne da wuri. Muna tafiya ne da wuri, ƙarfe bakwai nake fita saboda ina bukatar in kai da wuri ba tare da na makara ba. Kafin lokacin da zai kasance takwas tayi ina, ina wajen aikina. To shiyasa nake kwana da ƙarfe tara haka ko zuwa goma. Lokacin duk na gama abin da nake zanzo in ɗaura net, in ɗauko katifa ta in, in yada a ƙasa, in kawo zanin gadona in shimfiɗa, sannan in kawo net ɗina (Gidan sauro kenan) in ɗaura sannan in kwanta in yi addu'o 'in kwanciya bacci sai in kwanta da ƙarfe tara ko ƙarfe goma.

Eh ina iya jefa dutse nesa, dan wani lokacin ma mutane suna cewa ina da zama wanda idan ina kusa na wulwul wulu na wulwula dutse to sai kaga sai ya kai inda nake so ya kai. To amma ban cika son jifa ba sai dai in ta kama in yi ta ne ga wanda ya cuce ni ko kuma ya zalunce ni ko kuma yake so ya cutar da ni ya bani wahala amma hakanan ba kai min komai ba bana jifa gaskiya. Ina yin jefa, jefa dutse daga nesa amma ga wanda na san zai cutar da ni ko kuma wani abu wanda zai cutar da ni ko ni ko ɗan uwana. To idan na ga haka ina ɗaukar dutse daga nesa in wulwula in jehi abu ko wata dabba wadda za ta iya cutar da ni ko kuma wasu yan uwarmu da abakan arziki.

Ina daidaita aiki da rayuwa ta, wanda ba zai shafi rayuwa ta ba, ya cutar da ita ko kuma rayuwa ta ta shafa aikina. Da aikina nakan saka mashi lokaci. Bana cewa zan kwana ina aiki a'a, zan ɗauki lokacin da zan riƙa yin hidimomi na rayuwa sannan kuma zan ɗauki lokacin da zan riƙa yin ayyukana da abubuwa na da komai da komai nawa na zamantakewar rayuwa, na zamantakewar rayuwa. A kullum wani lokaci idan na tashi zan ɗiba in ga, in fidda lokacin da zan yi wanka, lokacin da zan yi shara, lokacin da zan yi wanke wanke da kuma lokacin da zan tafi wurin aikina da sauransu. Da lokacin da zan tafi wurin aikina, to duka ina ba da lokaci mai muhimmanci in ware lokacin aikina da lokacin rayuwa na.

Eh ina cin, ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa tana da matuƙar muhimmanci a jikinmu da komai da komai. Ina cin tafarnuwa saboda tana maganin sanyi tana kuma gyara jiki da sauransu. Sai dai tafarnuwar na ni kusan komai ma da za ai ina son a sa tafarnuwa wajen dafa nama ne, wajen dafa abinci ne, a cikin miyar tuwo ne ko kuma a cikin yaji ne barkono, duk da haka muna sa tafarnuwa. Amma bana son a sa ta tayi yawa wadda za ta zo ta fito ta kamshin ta ya fito ya ɓata mun baki. Ina sa dai dai dai wadda zan ji kamshin bata cutar da ni ba kuma wanda nake kusa da shi ma kamshin bai cutar da shi ba. To muna sa a tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa a ko da yaushe a cikin shinkafa ne ko kuma a cikin yaji ko kuma a cikin dahuwan nama.

Eh ina kallon madubi lokacin kamar sau huɗu haka a rana. Saboda in na tashi da safe na wanke fuskata da sabulu, lokacin zan ɗuba madubi domin in shafa moisturizer ta, ta fuska ko kuma man fuskata. Sannan kuma daga baya idan na shirya zan tafi wurin aiki in zan yi kwalliya ina, ina ɗuba madubi. Sannan kuma shima zuwa can idan fuska ta na ji tayi maiko ina ɗuba madubi inga lallai lallai tayi maikon nan. Idan tayi maiko nakan sa sabulu in zo in wanke ta tas sai in shafa mai. Sannan kuma zuwa dare shima in zan kwanta ina ɗuba madubi. Lokacin da zan yi shirin kwanciya bacci nakan wanke fuskata shima fes da sabulu in wanke duk wani shafe shafe da na yi, na maiuka. Wudun kar su so su same mun dattin ya zama mun matsala sai in kawo mai na in shafa. Toh aƙalla ina ɗuba madubi dai sau huɗu a rana.

Eh muna kunna kendir a gida musamman idan babu wuta ko kuma lokacin sanyi. Zaka ga idan ka kunna kendir zai bada haske, yana bamu haske sannan kuma yana bamu ɗan ɗumi-ɗumi na ɗaki. To a dai-dai lokacin na kan mu kan samu kendir din mu, mu siyo da yawa ma muke siya mu aje mu kunna. Idan muka ga lokacin kwanciya bacci yayi kuma muna ɗauko, muna ɗauko kendir din mu kashe shi sai mu kwanta bacci saboda dare karya yazo mu barshi a kunne, yazo ya haddasa mana gobara ko kuma wani abu. Lokacin da muke kunna kendir daga lokacin da dare yayi yamma tayi, Magriba ta yi to da mun dawo sallar Magriba za mu kunna kendir din mu. Zai taci, zai taci da lokacin kwanciyan mu bacci yayi kuma za mu kashe wannan kendir din saboda gudun karya yazo ya kama da wuta.

Eh, na fi son, na fi son zama a ƙauye. Saboda ƙauye suna da abubuwan more rayuwa da kuma tsirrai, kayan itatuwa da sauransu. Saboda ni mutum ce gaskiya da nake son kayan itatuwa irin su kanya ne, mangwaro ne, gwaba ce, ɗinya ce, tafasa ce. Saboda ina son kwaɗon tafasa ma a haɗa, a ƙwaɗa ta da kuli haka ko kuma zogala a sa su ji kuli, a yanka tumatur da albasa da kukumba. Sannan kuma ina son su salat saboda za ka ga duk daga ƙauye suke. Sannan kuma irin da lokacin yalo idan ya zo, shi ma ina son yalo da kuma irin su agwaluma. Zaka ga yawanci ƙauye kasunfi irin waɗannan abubuwan kayan tsirrai. Isa nake son zama a ƙauye don in sha mangwaro, in sha gwaba, in, in ci tafasa, in ci zogala, in sha ƙanya, in sha magarya, in sha aduwa da sauransu.

A'a bana tattauna goro gaskiya bana cin goro saboda sau da yawa goro madaini abin da na ɗauka sai tsofaffi ne suke cin goro saboda wani lokaci goro yakan haddasa maka ciwon hunhu da sauransu in kana ce chi amma in zaka ci kaɗan ya kasance zaka kwana biyu baka ci ba to bashi da matsala amma idan zaka riƙa cin goro tattauna goro a koda yaushe to yana zaman ma mutum illa. Shiyasa ko suna naje ko biki naje da aka bani goro bana ci sai dai in samu tsofaffi wanda suke cin goro in basu su sai su ci amma bana tauna goro gaskiya sai dai in tare da laluri ko in ya kasance haka zuciyata ta tashi to shine in zuciyata ta tashi shine zan iya ɗauko wannan goro in samu in ɗan tattauna amma in ba haka ba ma bana son abin da zai sa ko kuma wani lokaci da zai sa a zo a ce sai na tauna goro ko kuma da an bani shi ma zan ce a'akubar shi bana cin goro.

Gaskiya bana riƙe riga a aljihuna saboda ina da abubuwa yi. Sai dai idan nasan na saka wani abu a cikin aljihu kamar wayata haka ko kuɗi, na san cewa wanda zan shiga taro wani irin ɓata garin nan za su iya saka hannunsu, su lalube ni, su yi mun sata. To ina riƙe aljihuna in shiga gidan biki ne ko gidan suna haka ko wani warwaro taro. Saboda ƙarshe zai iya yiwuwa na saka wayata ko kuma makullai na ko kuma kuɗaɗe na ko wani abu wasu abubuwa dai masu amfani. Wani da ya duba ya ya ga ba ka riƙe, ba ka riƙe aljihun ka ba, ba ka riƙe riga a aljihun ka ba. Sai ki ga ya saɗaɗɗafa, ya zo ya sa ka hannunshi ba tare da ka sani ba cikin taro ya ɗauko wani abu yayi maka sata. To shi ya sa nake riƙe, shi yasa nake riƙe aljihu na riga saboda ɓarayi.

Launin labulayen da suke a ɗakin mu ja jayaye ne Ja ne aka yi sai aka yi mai tsabbi-tsabbin me ruwan toka sannan kuma da tsabbi-tsabbin me ruwan ƙasa. To, landing ɗin da aka yi mashi kuma me shara shara, shi kuma an yi shi ne da me ruwan toka. To, labulayen mu ja jayaye ne, suna da kwalliya me ruwan toka. Labulen me kauri ja ne da tsabbi-tsabbin me ruwan toka. Landin ɗin da aka yi mai na me shara shara, shi kuma ash ne me ruwan toka. Suna da matakan nauyi sosai don suna ba mu kariya daga samun sanyi. Saboda akwai me, me kauri, shi ne ja da tsabbi-tsabbin ruwan toka. Sai kuma landin da aka yi mashi, shi kuma aka yi mashi landin na me shara shara me ruwan toka. To, su ne muke amfani da su. Ina jin daɗin amfani da su saboda suna ba mu kariya daga sanyi.

A'a bana son cin abinci a titi saboda cin abinci a titi sai in ga kamar rashin ɗa'a ne ko kuma rashin tarbiyya ne in, in ɗauko abu in ta ciye-ciye a saman titi. A'a nakan ƙulla abinci na sai na zo gida ko kuma a wurin aiki sai in buɗe abincin nan in zauna in ci. Amma bana son cin abinci a bakin titi gaskiya. Ina jin kunya da nauyi sai in ga kamar na zubar da mutunci na, da ƙima ta, da daraja ta a idon mutane. Shi ya sa bana cin abinci a saman titi, sai dai a gida haka ko kuma a gurin aiki. A grurin aikin ma ba a waje na ke ci gaskiya a ofis ɗina nakan ɗora shi saman tebur sannan sai in zauna in samo cokali in wanke sai in ci abinci na a natse. Idan na gama ci, idan na cinye duka to idan ko ban cinye duka ba wanda na rage nakan ba da kyautar shi ko kuma sadaka ga masu buƙata.

Eh ina karanta jarida, duk sati ko duk kullum akawo mun, kawo min jarida in karanta saboda saurara abubuwan da suke tafiya na rayuwa. Saboda a cikin jarida ne za ka shiga abubuwan da suke faruwa masu muhimmanci a rayuwa da duniya da ƙasa baki ɗaya. Kuda wani nima aiki ne da ɗaukan ma'aikata da za a yi, muna samun wannan saƙon a cikin jarida, a nan muke samun saƙon nan sai in karanta. Wani lokaci ina ɗau-- ina karanta jarida ne a lokacin da bana aikin komai, lokacin nake ɗaukowa in karanta jarida inji me ake ciki na al'amuran rayuwa da na yau da kullum. Saboda karanta jarida na da matuƙar muhimmanci. Karatun jarida shi yake sawa ka gane inda rayuwa take sannan kuma me ke faruwa a garinku, me ke faruwa a ƙasarku, me ke faruwa a duniya duk gabaki ɗaya.

Eh, biredin da na fi so shine na kamfanin Nakowa Bread. Saboda na kamowa biredi, biredi ne mai dadi mai laushi. Ba wanda za ku gan shi nan ba kamarar soso. A'a, biredin su yana da nauyi, yana da laushi kuma suna gyara shi. Ma'aikatan su basa ɗauka sai masu tsabta. Da wurin da suke sarrafa biredin, kamfanin su ko ina za ku gani tsabtsap, babu ƙazanta, babu datti. To shi ne wannan biredin da nake siya na fi so. Saboda duk lokacin da zan gitta inda ake saida biredin nan ko ba da niyya siyan biredin na je ba, zan tsaya na kuwa bread in siya biredin su. Biredin su biredi ne mai dadi da daɗi na hakika. Za ku ji taste din shi yanda kasan ba biredin ba da fulawa aka yi shi ba. Ban ma iya kiyasta jin daɗin shi. Shi yasa a duk inda naje ko wane gari naje inda baba biredin nan, har so nake in dawo a garin da nake in je in siya. Na kowa bread, biredi ne mai albarka ga afƙi, ga cikaciki, ga daɗi.